Eh, ina ajiye kuɗina ne ba a cikin asusu ba. Ina ajiye kuɗina ne a cikin akawun ɗina na banki. Ina ajiye shi a cikin akawun ɗina na banki ne ba a cikin asusu ba. Amma lokacin da ina ƙarami, ina ajiyesu ne a cikin asusu wanda ake yi da ruwan gwanon madara ake ɓulawa a can sama. Za ka ga ana sayar da shi nera ɗari zuwa ɗari da hamsin. To a cikin shi nake ajiya. To amma yanzu da ka girma an buɗe account. Ina da akawun sama da huɗu. To a ciki nake ajiya ta, in ina son in ajiye kuɗina. In kuma ba ajiya zanyi ba ko ajiya zanyi ko ba ajiya zanyi ba, ina amfani da wannan akawun ɗin ne. Ba na ajiye kuɗi cikin aljihu haka ko cash ko wani abu. Ina amfani da banki na. In za a ba ni kuɗi, in zan kashe ma, duk wanda, duk wanda zan tura ma, zai ba ni, duk wanda zan ba kuɗi zai ba ni account in tura mai kuɗin shi. Sakamakon da zakaga wa'an su, ba su ansa tras--, ba su ansa transfer sai dai ka ba su cash. To yanzu zakaga kowa ya waye, kowa yanzu zakaga yana da account ɗin shi. Tun daga mai sai da yalo, mai awara ce, mai mi mene ne duk suna da account. Sakamakon da in za ka yi sayayya kala waɗannan ƙananan abubuwan, zakaga ba su da, zakaga ba su da account sai dai ka je ka nemo cash. In ka nemo cash sannan ka ba su, ka ba su sannan bayan ka ba su su baka kaya. To amma yanzu, gari an ya riga, an riga an waye. Kowa yanzu ya koma banki. Ɗan ƙaramin yaro za ka ganshi da banki, ɗan ƙaramin mai sana'a za ka ganshi shi ma da banki. Sakamakon da zakaga ba kowa ke da banki ba, ba kowa ke da account ba sai wane da wane. A kasuwa ma za ka je ka tadda mai sana'ar abu ba, bai da account. To amma yanzu, komi ya riga yawuce. An shigo lokacin da kuɗi sun zama lambobi. Kowa yana da akawunt. In mi ka su, komi ne ne ka sa za a baka account ka tura ba tare da wani matsala ba. Kuma yanzu akwai bankunan da ko wallet wanda za ka buɗe cikin sauƙi, a baka ATM ɗin ka. In ƙaramin waya gareka in ma babba gareka ka, kana buƙatar ATM, za a baka. Sakamakon da a ka je dole, ka je banki ka buɗe account. Amma yanzu akwai wallet kalar su. Opay, palmpay, da Smart Money. Duk wa'annan wallet, wallet ne wanda za ka iya amfani da su kamar banki suke. Sai dai su kuma ba su da inda in aka tura ma kuɗi basu shiga ba, ba ka da wanda kan ofis inda za ka je sai dai in sun saka ma. To amma zakagan mahi yawanci wallet ɗin nan ba a samun wata matsala balantana a iya, ba a samun wata matsala ko an tura ma kuɗi su ki shiga ko wani abu makamancin haka. Sakamakon suna duk wa'ansu, duk wata matsala ta network suna ƙoƙari su kare ta ta yadda mutane za su ji daɗin amfani da bankin. Ba ka, ba a samun matsala wurin tarak, wurin tura kuɗi ko in za ka tura ma wani su ki shiga ta yadda sai ka nemi ofishin su. To wa'ansu ba su, wa'ansu ba su, wa'ansu ba su da saboda in aka tura ba bai shiga ba wa'ansu ba su da wallet, wallet ba su da wani ofishi nasu inda za ka je ka yi complaint a baka kuɗin ka. To wannan dalilin yasa wallet ba su cika ba da matsala ba wurin ko a tura kuɗi bai shiga ba ba ko wani abu makamancin haka wanda zai sa ka samu matsala wurin tura kuɗin ka.

Zahirin gaskiya, yanzu bana sauraron rediyo. Amma a lokaci na baya da wuce, na sauraron rediyo sosai lokacin da ina a sakandare. Kuma shirin da nake saurare a rediyo shine shirin labarin wasanni. Saboda lokacin bana da wata babbar waya, ƙaramar waya cece gare ni. To a lokacin in ina son in saurari labaran wasannin da ake gabatarwa a cikin makon. To ina, ina amfani da rediyo ne. Wanda shirin ana yin shi ne a duk ranar wata, duk ranar Alhamis. Da misalin ƙarfe biyar ne ina tuna ni. Da misalin ƙarfe biyar. To a lokacin, a lokacin nake sauraron shirin, lokacin suke, suke yin shirin. Duk ƙarfe biyar, duk ƙarfe biyar ta na yamma ake farawa zuwa biyar da rabi shida an gama. To a wannan lokacin ne nake sauraron rediyo. Daga baya kuma bayan na samu babbar waya na bar amfani da, na bar kunna rediyo. Saboda ina samun labarai da babba waya ta. Akwai gidan jaridin da nake shiga ko Facebook. Akwai shafukan da nake bi wa'yanda duk in wani labari na wasanni ya, ya afku suna ɗaura a shafukan su kamar su Fabrizio Romano. Manya, shine ɗan jarida na farko wanda yake buga. Shi ne ɗan jarida wanda ya fi kowa buga labaran wasanni. Saboda shi a shafukan shi ba abun da yake bayyanawa ko yake yaɗawa a ciki kamar labaran wasanni. Wannan dalilin ne ya sa yake da tarin mabiya da yawa. Yana da mabiya kusan miliyan ashirin da wani abu. To sai kuma, kamar shafuka kuma manhajoji na kallon ƙwallo. Suma a cikin manhajojin kallon ƙwallo suma akwai wuraren da za ka shiga inda ake duba wasanni. To a cikinsu za ka iya ringa samun labarin wasanni wanda yake da gudana a yau da kullum. Sannan akwai kuma private group kuma na WhatsApp wanda nake ciki. Shi ma wannan ina samun labarai sosai a ciki. Saboda duka group ɗin na magoya bayan Manchester United ne. Su ne magoya bayan Manchester United ne. Duk wani labari da za a kawo ciki, ya dang, ya, duk wani, duk wani labarai da za a dingayi za ka samu a nan. Saboda group ne wanda aka gina shi na magoya bayan Manchester United. To bayan wannan kuma akwai shafukan X wato Twitter. Amma ina, ina dub, bibiyar labarin wasanni. Sannan bayan Twitter akwai kuma abokanai waɗanda ake zaune da su. Wa'yanda kullum, wa'yanda kullum suna bayyana su. Ana zaunawa ayi labarai dayawa na wasanni. To wannan wurare su ne wuraren da nake samun labaran wasanni. Amma ita rediyo, tuntuni nayi amfani da ita. A baya sakamakon bani da wa'yannan shafukan wa'yanda nake da su yanzu, shi ya sa nake amfani da rediyo wurin samun labaran wasanni na yau da kullum ko kuma na makon da ake ciki. Saboda duk labaran da za a yi na sati ne. Abin da ya faru a sati saboda daga sati sai sati ake, nake sauraron labaran wasannin. Sai dai kuma in wani lokaci za su yi.

Eh, akwai katakan da ke gareni wanda dan ina zuwa Santara Market nake amfani da su. Akwai katin ɗan kasuwa, akwai kuma katin zaɓe. Daga wa'annan katakan, kyau ta ne aka zo a kai mun su. Ban biya ko sisi ba. A lokacin da za'a yi zaɓen Chiyamomi, lokacin da za'a yi zaɓen Chiyamomi na Santara aka biya man, aka zo nan bakin shagunan mu aka kai mun katakan do mun muje muyi zaɓe. Ko wa za'a zo bakin shagon shi ayimai, a duba lambar shagon shi da komai, a rubuta mai bayan an mai sannan a gurzo a bashi.

Eh sosai muna amfani da ruwan, ba ma amfani da ruwan rijiya, muna amfani da ruwan famfo ne. Sakamakon rijiyar mu ta kafe, muna amfani da ruwan famfo kusan shekara takwas da tawuce zuwa yanzu. Rabon rijiyar mu daruwa kenan kusan shekara takwas da tawuce. Shi ne adadin daɗewar da ta yi babu ruwa ciki. Toh yanzu muna amfani da ruwan famfo ne.

Eh kalar kayan ɗakin da nafi so, kujeru, sai TV da firij, kalar ƙarami stand da firjin tsaye, sai kafet, sai teburi. Kalar wa'annan kayan ɗakin sune kayan ɗaki da nafi so kuma ba ma ni kaɗai ba. Duk inda zaka je ko gidan gwamna ne ko na shugaban ƙasa kalar kayan ɗakin da zaka gani sosai. To, duk wani wanda yake rayuwa a doron duniyyan nan yana sha'awar kalar wannan, kalar wannan ɗakin. Kowa yana sha'awar kalar wannan kayan ɗakin. Ko amarya ce ko ma wanene zai ji matuƙar daɗi in aka yi, sai mai, in aka yi mai kalar wa'annan kayan ɗakin masu ƙayatarwa.

Eh ina yin aiki bayan lokaci, lokaci zuwa lokaci, yanzu aiki na nake yin aiki a inda na ke aiki na. Sakamakon makaranta da nake zuwa ta boko. To yana kasancewa ni ba kowane lokaci nake zuwa wurin aikin ba. Lokacin da nake zuwa wurin aiki lokaci ne da ba na zuwa makaranta amma don lokacin da nake makaranta ina-- lokacin da nake makaranta, nake zuwa makaranta ba na zuwa wurin aiki. Sai lokacin da ba ni ba ni zuwa makaranta shine zan je wurin aiki. Sakamakon in naje makaranta wata sa'i zan dawo gajiye saboda gajiyan makaranta, gajiya ce wanfa take saurin, gajiya ce wadda mutum ya je. Za a ga yana saurin gajiya ko ya dawo da yamma ko wani abu makamancin haka. To shiyasa nake wa ko kuma wata sa'i in muka je. Sai ka ga he wurin ƙarfe huɗu da yamma sannan za ku taso ko ƙarfe biyu wani abu, lokacin da za ka dawo lokacin ka gaji. Sakamakon za kaji gaji, sakamakon bus da ta ke wahala in kuka tashi tafowa, in kuka shiga bus, in kan ku samu bas din da za ku hawo ku taho makaranta ko ku taho gida. Wani aiki ne. To wannan dalilin ne ya sa nake bari sai lokaci, lokacin da ban zuwa makaranta sannan in je wurin aiki. Wannan dalilin ne ya sa. To amma da a ce kamar inna dawo ko a ce ina da abin hawa in na taho ba za ni sha wahalar abin hawa ba ko wani abu makamancin haka. To wannan lafiya lau zan yi amfani da lokaci na wurin zuwa wurin aiki. Amma sakamakon in naje makaranta ina dawowa gajiye ko wani abu makamancin haka. To wannan dalilin ne ya sa ba na zuwa wurin aiki sai lokaci bayan lokaci. Sai lokacin da nike fari kuma ranar Litinin zuwa Alhamis. To wa'annan ranakun muke zuwa makarantan boko. Rana huɗu kenan sai rana, ran Juma'a, Asabar Lahadi. To rana uku, to wa'annan ranakun bana zuwa ko ina, ina zuwa wurin aiki ne domin in samu kuɗin da zan je in yi hidima ta ta karatu. Wannan dalilin ne ya sa nake, wannan dalilin ne ya sa nake kin zuwa wurin aiki lokaci bayan lokaci domin in samu isashen lokacin da zan huta. Za la ga wa'yansu su kawai babu hutu rayuwar su ko da yaushe sun je makaranta sun dawo. Wa'yensu ma a wurin aiki za a ji su suyi tahiyar su. To amma sakamakon haka ne ina bari ranar da ban zuwa makarantai sannan in tahi wurin aiki. To gaskiya duk lokacin da na, na je makaranta na dawo daga ƙarfe, idan na dawo idan ban wuce ƙarfe biyu ba zuwa biyu da rabi to ina dawowa na ci abinci kwanciyar zan yi fomin in huta in tashi da wuri. To yau in na zobaccin dare in tashi da wuri ba tare da na, ba tare da na daɗe a wurin kwanciya ba. To wannan abun shi ne, wannan shi ne lokacin da ni ce warewa wajen zuwa wurin aikina shine.

Zahiran gaskiya bani cin citta a cikin abinci saboda indai za a yi mun masana'a a gida ba a samo mu citta amma kamar cikin ta- cikin tashi wannan na ansa ta ina sha ko kuma cikin, cikin shayi. Dan haka akwai masu shayin da suke sata, ya sa citta cikin shayin su domin ta ƙara ƙamshi kuma dama tana maganin sanyi. To zaka je kaga gaskiya wa ansa masu shayi kan suna sa citta cikin shayin su to kala wannan in ta kama ina iya sha amma a cikin abinci gaskiya ban dai sani ba ko a sa ban sani ba abinci amma ban taɓa ina iya cewa ban dai san masani na dai ban taɓa cin abinci da citta ba a ciki. Amma cikin shayi, cikin shayi ina sha sha. Cikin shayi na, na sha sha ko cikin, cikin shayi ko cikin tashi sannan i sosai ma ana sa citta kuma ina ci lahianu alhamdulillah. Amma a cikin shayi ba a cikin abinci gaskiya ban taɓa, ban taɓa sa citta ba. Ban taɓa cin abinci da citta ba saidai in an bani abincin bansani ba a buye ciki shine zan ci. Saidai abun da na yi yawan ci wanda kullum in zan ci abinci dole shi da shi kuma ni ma ina son shi shine albasa. Ina matakar son albasa sosai yadda ya kamata. Ina matakar son albasa. A cikin abinci shi yasa nake matakar sonta sosai. Sakamakon waɗansu za ka ga basu son albasa ko cikin abinci ka sa musu ita za ka ga basu so ko cikin ƙwai za ka ga akwai wanda basu son albasa ko ka sa musu ita cikin abinci za su ce ka cire ta. To zahiri gaskiya ni ba abin da na fi son, ba abin da na fi so cikin abinci kamar a sa albasa a yanka ta manya gwaɗu gwaɗu. Ina matakar jin daɗin cinta amma za ka ga ansu ko an yanka musu albasa a ciki ko an dama an saka ce sai indomi ko shayi haka ko indomi diyi da burodi da shayi to indai ko an ka sa masa albasa za su ce ba su iya ci amma ko za ka ansu ko za su ce an sata kaɗan in aka cika ba za su ci ba. To amma ni gaskiya albasa ni ba taimon kaɗan. Akoda yaushe ina son albasa a cikin abinci na. Ba abin da na fi so kamar albasa cikin abinci. Ina matakar sonta amma dai citta a cikin abinci gaskiya ban taɓa ci ba. Sai dai a cikin shayi. A cikin shayi wannan na sha shan shayi da citta ko, ko cikin tashi in za a daka haɗa da citta. Amma dai abin da na fi ci a yau da kullum shine albasa. Za kaga san wama in ba albasa ba ta yiwuwa ita ce kamar ginshiki wurin sanwa akoda yaushe. To shi yasa na fi sonta bisa ga kowane abinci. Nice na yi sonta a cikin abinci wusa da kowane abu. Wani sinadarin wanda ake sa a cikin abinci amma dai citta bata zama lallai in ci ta ba. Amma albasa ina son albasa sosai. Da ni in aka daha abinci ma ina iya ɗauka albasa in ƙara yanka yanka wa ciki saboda ina matakar sonta. A cikin abinci na fi son a sa albasa taji. To wannan shine bayanan.

Rana, rana da ta fi kowacce rana a mako cikin wa'annan ranakun da zan lissafo Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a. Duka wa'annan su ne ranaku mako waɗanda ke da ƙwai. Dukkan su a cikinsu babu ranar da ta fi kamar ranar Juma'a. Ranar Juma'a ita ce babbar rana wadda kowa dai, kowane musulmi yake gudanar da ibadojin shi kuma yadda ya kamata. Kuma a rananne ake gudanar da Sallar Juma'a kuma yadda addini ya tanada. Abin da ya sa na fi, na ce ranar Juma'a ita ce rana mafi kyau a cikin mako shine ko acikin Alqur'ani Allah ya ambaci ranar Juma'a. Ya yi bayani akan ranar Juma'a da kalan albarkokin da ke cikinta. To wannan dalilin ne ya sa na ce ranar Juma'a ita ce rana mafi kyau a mako. Saƙamakon ranar, ranaku, sauran ranaku da suke zuwa ba. To amma su Kiristoci in ka tambaye su, su ma wace rana su, wace rana ce rana mafi kyau. Za su ce ma ranar Lahadi sakamakon su Kiristoci ne amma ba zan iya faɗin abin gansu ba saboda ni ba Kirista bane. Za su ce ma ranar Lahadi saboda ranar suke zuwa coci. Mu kuma ko wane rana muna zuwa masallaci amma ranar Juma'a rana ce ta musamman wadda ake gudanar da Sallar Juma'a raka'a biyu kuma yadda ake yi a addinance. Wannan dalilin ne ya sa na ce ranar Juma'a ita fi kowace rana kyau sakamakon haka. Amma in ka laccau na daban ne wanda ba rana wadda zata zo ma wadda kake samun kuɗi ko wani abu. To waɗansu za su ce ranar Litinin sakamakon ranar Litinin kuma in yan a ca'ba ko masu ƙurƙura ko waɗansu wanda suke jigilar ɗaukan mutane za su ce ma rana, ranar Litinin ita ce rana da suke samun, suke samun alkari a cikinta sakamakon ranar do akwai ƴan makaranta, akwai ma'aikatan gwamnati. Za su ce ma ranar sun yi samun kuɗi ranar Litinin. Sai kuma akwai ranar Asabar da ranar Lahadi. Asabar da Lahadi ranaku ne wanda aka yi yawayin bukukkuwa su ma wata sa'in ana samun alkari a cikinsu.

Biredin da na fi so biredin ne kala biyu. Akwai biredin Alfajir, akwai kuma, akwai kuma biredin Alliance. Wannan biredin guda biyu sune biredin da suka shahara a yankunan mu na jahar Katsina. Amma daga, amma daga cikinsu, biredin Alliance shine biredin wanda suka fi shahara a cikin Katsina. Zahaga du inda zaka je wurin mai shayi, wurin mai-- wurin mutane kalan mu wa'anda saye ƙasa suke sai da biredi zahaga ana sai da Alliance sosai. Saboda Alliance biredi ne mai inganci, biredi ne mai kyau wanda al'umma sun yaba da shi. Sai kuma biredin Alfajir, shi ma biredi ne wanda mai kyau wanda yake bi ma Alliance wajen kyau wanda mutane sun yi, shi ma sun yaba da shi. Sai dai shi Alliance biredi ne suke yi kala ɗaya, ba, ba su yin wani kala ko wani samfuri daban. Amma shi biredin Alliance biredi ne wanda suke yi kala biyu ko zuwa uku. Akwai wanda zaka ga sun yi mai kwa, mai kala normal, normal biredi ne. Akwai kuma wanda zaha ga sun yi mai tu-tukala ake cewai, zahaga mai ruwan madara da mai ruwan kofi. Sai kuma akwai wanda suke yi mai kwakwa. To wa'annan kalan biredudukkan su ne biredin na gidan biredin Alfajir suke yi. Dudda cewa yanzu dai duka biredin gidan biredidukkan guda biyu suna, ina tinanin suna aiki. Amma yanzu na bar ganin su ban san ko me ye dalili ba. Sai da aka ma, na samu wannan tambayai sannan ma na tina da wa'annan sunayen gidan biredi. Sakamakon ni ba mutum ba me ba wanda yake cin biredi a kullum, wanda yake cin biredi kullum. Wanda, inda ina cin biredi kullum da shi ne zai sa in gane wane har yanzu gidajen, gidajen biredin suna aiki ko ba su aiki. Wannan dalilin ne ya sa sai da na reski wannan tambayai sannan na gane na tina da gidan biredin, amma duk a cikinsu, biredin da na hi so, na fi son Alfajir mai tukala. Alfajir mai tukala. Shi ma Alliance ina son shi amma na fi son Alfajir. Kuma Alfajir ɗin mai tukala wanda yake da kala biyu a cikinsa. Akwai mai kalan madara, akwai mai kalan kofi. To wa'annan kalaluwan su ne za ka gani biredi ne guda ɗaya amma rabin shi yana da kalan ruwan madara. Rabin, ɗayan rabin kuma yana da ruwan kofi. To a gaskiya wannan biredin ya fi daɗi sosai. Zahaga dai da, duk inda ka je wurin masu shayi da biredi za ka iske kalar biredin nasu. To amma yanzu na bar ganin ana kawo shi sai dai wa'ansu biredin daban daban. Saboda yanzu zahaga gidajen biredi sun ɗan yi yawa, sakamakon da zahaga gidan biredi sai wane da wane zai ci, zai ci yin biredi. Sai can eh sai ka sha wahala kahin ka samu gidan biredi to amma yanzu suna ta yawaita. Zahaga du inda ka leka zahaga akwai gidajen biredi, gidajen biredi a wuraren. To wannan dalilin ne ya sa zahaga yanzu biredi ko da yaushe zahaga da kalan samfurin da ake, ake kawowa. Zahaga yau in ka ga wannan kalai wurin me wannan shayin kana son kalai. To in ka je wurin wani mai shayi, ba lallai ba ne ba ka samu kalai. Sai dai ka yi haƙuri ka zaɓi wata kalai. Shi ma mai shayin da kake sayan kalai ko a ko da yaushe wurin shi zahaga ba ko da yaushe ba ne ba za ka samu kalar biredin. Sai dai in ka zo kalaluwan da yake akwai a cikinsu sai ka zaɓa wanda ya ma sai abaka shi, ka tafi ko ka ci abin ka. To amma in dai ba haka ba, ba kowane.

Abincin da na fi so shine abinci ne kala biyu. Akwai shinkafa da wake da mai da yaji amma a sa latas a ciki sai kuma shinkafa da wake da miya a samu ko nama ne a ciki da kuma kabeji da ɗan tumaturi haka. Wannan shine abinci na na farko da na fi so. Kuma dai wannan abincin duk inda zaka zagaya Najeriya, zakaga ƙarshen ƙurewa abinci da 'yan gayu shine shinkafa da wake. Shinkafa da wake shine abincin ƙurewa da zakaga. Manya manyan masu kuɗi suna yi ko kuma talakawa. To kalar wannan abincin shine abinchi wanda kowa yake so koh bakunchi zakaje gida zaka ga be wuci a dafa ma mutum shinkaha ba. Inde ba ko ƙauye bane wa zaka je. To amma in kai baƙo ka daha mai tuwo, za ka ga ba cikin farin ciki yake ba saboda shi tuwo abinci ne wanda ba kowa yake son cinshi ba sai inta kama. Zakaga akwai waɗanda su, zakaga akwai waɗanda su kwata kwata ma ba su cin tuwo. In aka yi tuwo zahaga a gida ba su ci sai dai in ba su ci kwata kwata sai dai in yunwa ta kai yunwa sun rasa abin da za su ci. To shine a wannan lokacin za su iya haƙorin, haƙori su ci wannan tuwon. To indai ba haka ba. Babu wani wanda ya ce son inya je baƙunta ko wani abu makamancin haka a ba shi tuwo. Wannan dai shinkafa da waken da mai da yaji ita ce, ita ce gurin kowa. Kai ko tuwo ka je ka siwo wani wuri ko tuwo ka je ka sieo wani wuri zahaga ba kowa ne ana iya dinga yi ma dariya ko kuma mawani yace kada yana gama yana cewa wai yanzu da kuɗinka kaje ka siyo tuwo. To shi ya sa zahaga wannan dai shinkafa da waken ita ce abin da yafi kowane, ita shine abin da yafi kowane abinci tasiri a Najeriya musamman arewacin Najeriya zahaga shinkaha ce. Kowa shinkaha da wake. Kowa gurin shi ya ci shinkaha da wake domin ita ce abab- abinci the best wanda kowane mutum yake son ya ci. Inde ba kala uwayen mu ba na ƙauye waɗanda sai ruga sun saba da cin tuwo, zama ya kai ya maido su birni, sune za ka ga sun hi son su ci tuwo. Sai kuma abinci na biyu wanda na fi so shine alkubus. Alkubus da miya saboda shi alkubus ba ko ina, ba ko da yaushe bane za ka dinga ganin ana yin shi. To amma akwai wani gida inda muke zuwa muna sawo wa suna alkubus da miya. To ni kuma alkubus da miya shine sakan abinci na wanda na fi so a duniya. Alkubus da miya in akwai nama ko kuma kashi to saka makon koda yaushe in naje saye ba wasu kudi bane ba ke gareni da yawa to alkubus da ƙashi shine nake saye. In sayi alkubus na iya sayan alkubus ɗin ɗari huɗu ƙashin ɗari koko in je in sayi alkubus ɗin ɗari uku ƙashin nera ɗari haka ɗari huɗu kenan. To amma indai babu ƙashi, indai na je saye babu ƙashi to zahaga ba, bani jin daɗin cin alkubus ɗin. Bansan ko ya akayi bah nafison inchishi da kashi koh nama shine toh wannan shine abinciccikan da nafi so acikin rayuwata ta duniya. Shinkafa da wake sai kuma alkubus da miya da ko ƙashi ne haka ko nama.

Abin da nake yi lokacin da ina jin damuwa, duk lokacin da naji na shiga damuwa ko wani kaɗaici, ina tunawa da budurwata wadda na ke so, ta ko momi a duk lokacin da na tuna da ita, ko mun baƙin cikin da nake ji, zanji ya kore, ya kore a cikin zuciyata. Gaskiya ina matukar ina na matukar son yarinyar nan sakamakon ban taɓa sakamakon itaɗin momi, ƙanwa ce ga abokina wanda muke makaranta da shi. Shine babban abokina a makaranta wanda muke zuwa makaranta, tare muke zuwa makaranta, tare muke dawowa. To a gaskiya, da abin muna yin shi a cikin wasa. Ina son ƙanwarka, kaima ina son ƙanuwarka kaza kaza kazakaza. To har abin dai yazo ya koma da gaske, tun ina mai da wasa, har nazo naji ina son ta da gaske. Amma dai shi, in nayi mai maganarta bai nuna min wani damuwa ko wani abin ga. Amma na san a zuciyar shi yana jin ba daɗi. Saboda duk wani wanda zaka zo ka ce kana son ƙanwarshi, za ka ga baya jin daɗi. Baya jin daɗin maganar da ka ce mai. To amma za ka ga wa'yensu, akwai ma wani content wanda naga yana rananan na gani yana buga ma abokanshi, yana ce musu yana son ƙanwarshi, yana son ƙanwarsu to duk abokin da zai buga mawa, yace yana son ƙanwarshi, za ka ga baya jin daɗi. Ko ya zage shi ko ya ce wannan ba wasa bane ba ya dinga magana serious. To da naga wannan content ɗin na, na ji abin ga sosai na ci dariya sosai kuma na yi ma, na dama na san haka za ta kasance. Duk wani abokin ka wanda kuke tare da shi, yace yana son ƙanuwarka, za ka ga, za ka ga dai kana, za ka ga dai ba ka baijin daɗin zantukan da kake yi. Saboda abune wanda ba wani abu bane ba amma dai za ka ga abin isbik. Muna tare da kai abokina ne ke sosai. Ko kwatsam kazo kace kai fa ƙanwar ka na ke so. Ko kuma yayar ka nake so. Wannan abin yana matuƙar ɓatawa wa'yensu rai. Suji kamar su buge mutum. Duk da dai in aka ce so wani abu ne wanda ba cewa aka yi ƙi ba. Duwan, duk yadda za ka ga mutum ya zo ya ce yana son ka, to yana son ka ɗin. Ko da ko daren, ko mun daren daɗewa duk inda aka je ba zai kasance maƙiyin kaba. Dukwanda yace yana son ka to wannan mutumin ka ɗauke shi da muhimmanci ko da kai yi ba ka son shi. Mutum duk mutumin da ya buɗe baki yace ina son ka to ba ƙaramin masoyinka ba ne ba. Har abada ya wuce, har abada ba za ka haɗa shi ba wanda da wanda yace baya son ka baya ƙaunarka. To amma za ka ga nahi yawan mutane musamman mata, wara mutumin da yace baya son su baya ƙaunarsu bisa ga wanda, wani wanda zai zo ya ce yana son su. Daga lokacin da ka ce kana son su to daga lokacin za ka koma kuma maƙiyinsu. To amma a zahirin gaskiya ba haka ba ne ba. Duk wanda ya zo ya ce yana son ka, so na soyayya to har abada ma masoyinka ne. Har abada ya fi wancan wanda zai ce ma baya son ka baya ƙaunarka. To amma wasu ba za su gane hakan ba. Kawai kam ka zo ka ce ina son ki to daga lokacin shi kuma, shi kuma kin maida shi shi ne maƙiyinki. Sakamakon wancan da zai zo ya ce miki ba na son ki ba na ƙaunarki, ba na ƙaunar mai ƙaunar ki. To za ka ga wa'yensu matan sun mafi ɗauka wannan a matsayin masoyi bisa ga wanda zai zo ya ce wance ina son ki. To a zahirin gaskiya shine ba.

A zahirin gaskiya, ba na sa wani unifom a wurin aiki. Ina sa kayan-- kayana ne fasinal wanda nake sawa a gida in za ni wurin aiki, su ne kayayyakin da nake sawa in naje-- in za ni je wurin aiki. Ba na da takamaime wa yansu kayayyaki wanda na ware ko wani ɗinki ko wani abu wanda in zan je wurin aiki nake sawa. Amma a baya-baya, lokacin, lokacin baya daya wuce, akwai lokacin da na yi tunanin haka. In samu kaya, ƙananan kaya ko kala uku ne riga da wando jesi, dogon wando kala uku in din ga amfani da su wurin zuwa wurin aiki. Saboda za ka ga duk lokacin da ace kayan da kake sawa a gida, su za ka je ka dinga aiki da su a wurin aiki, to za ka dinga saurin lalata su ko saurin dafe su. To amma in ka fida kala uku wanda za ka dinga zuwa da su, to lafiya lau za ka dinga zuwa wurin aikinka ba tare da ka ɓata wa ansu kayayyaki ba ko ka ɓata kayayyakinka ba. Sau da yawa wurin aikinmu, wurin aiki ne wanda ace ba ta kaya sosai. Aiki ne wanda ake bata kaya sosai in mutun yana zuwa. Saboda aikin da muke yi aikin ƙura ne. Aikin ƙura ne muke yi. Za ka ga waɗansu basa da aikin ƙura, amma gaskiya mu muna aikin ƙura. To shiyasa ba ko da yaushe nake sa manyan kaya ba ko wa yansu kaya masu kyau in je da su. To wa ansu kuma sai suyi zaton kama ban da kaya ne ko kuma makone ya sa bani amfani da kayana, ba ni amfani da kayana masu kyau ina zuwa da su. To a zahirin gaskiya ba haka bane ba. Ina jin zuwa da kayana ne saboda in naje da kayana masu kyau, za ka ga suna ɓaci. A ƙarshe, ƙura na ta kashe su ko dauɗa ko wani abu makamancin haka sun dai. To wannan abun shine, wannan shine dalilin da ya sa nake, nake so in dinga zuwa da kaya kala uku. Wa yanda daban ne ba a cikin kayana suke ba dan in guji lalacewar kaya. Kuma yadda na faɗi za ka ga waɗansu suna, sun rike. Waɗansu ma zakaga kala ɗaya ne suke amfani da su wajen zuwa wurin aiki. Kala ɗaya ne suke sawa in suka je suka dawo, su yi wanka, su cire, su sake wanke wa su goga su sa, su fita da shi. Waɗansu kuma za ka ga kala biyu ne. Amma ni na so in yi ko kala uku ne saboda in nayi kala uku ba za a ce kayan aikina ba sun yi kaɗan ko wani abu makamancin haka ko wani ya zo ya samu ido. Saboda za ka ga mutanen mu waɗansu abin da baruwan su shi suke shiga. Amma dai ba haka bane ba. Ka yi abin da yake gabanka amma sai ka zo ka ce kai dole ka shiga rayuwar wani ko ka taku rame ko wani abu makamancin haka. Toh wannan dalilin ne yasa nake so in dinga amfani da kayana kayana nikeso in siya kaya wanda zan dinga amfani dasu daban wa yanda zan dinga amfani dasu daban ba tare da wani matsala ba wanda zatasa kayana su lalace da wuri saboda a yanzu din nan ina bukatan kayayyaki ina bukatan sabon dinki ina bukatan kananu kaya saboda kayan dake gareni yanzu sun dan jima kayan dake gareni yanzu sun dan jima suna bukatan dan sauya kaya saboda. Saboda dadewa da sukayi duk sun rube.

Eh, kalan miyar da na fi so ya danganta da miyar me ne ne. Miyar tuwo ne, miya shinkafa da wake ne ko wani miya ne na daban. To a zahirin gaskiya, miya kala biyu ne na fi so a rayuwata. Miyar ta farko ita ce miyar abinci normal wannan naka. Ina son abinci, miyan abinci mai ta yau da kullum wanda ake yi miyar ja. Miyar ja wanda ake yi kuma ya kasance a cikin mei akwai nama a cikinta, ko naman kaza ko naman rago ko na sanuya. Kalar miyar da za a sa a ci, a ci a shinkafa da wake ko taliya ko wani abu makamancin haka. To a zahirin gaskiya, na fi son miyar ja saboda ita, miyar ja ita ce ta dace da kalan wayannan abinci cikan kuma ya kasance a cikin mei akwai nama a cikinta. Ko mei ta kasance tasoyu, zaga akwai miya da tasoyu, tasoyu za ka gan ta fi daɗi. Sakamakon wata miyar za ka ga ba ta soyu ba. Sai miya ta biyu miyar tuwo. To a zahirin gaskiya, miyar tuwo na hi son miyar agushi wanda za ka ga yare ne suke yawan yinta. Ana ce mata miyar agushi, sai miyar agushi ita kuma ta kasance akwai ganda a cikinta. Akwai ganda a cikinta saboda miyar agushi da ganda ba ƙaramin daɗi take ba. Diddadai ni a zahirin gaskiya wanna, ina iya cewa miyar agushin da na ci ban taɓa, bai taɓa wuce sau ɗaya ba. To amma an lokacin da na gan ta wane yana ci tana matukar shiga raina. Miyar agushi da ganda, za ka ga yare ne suka fi yin ta. Amma in ka je wayansu restaurant ɗin za ka iya samun ta a can wurin. Za ka iya samun ta a wasu restaurant dake cikin garin Katsina. Wayanda za ka iya samu agushi a wurin ko kuma wata mata dake a Centara Market. Ita ma tana saida miyar agushi da tuwo. To amma gaskiya tun akwai lokacin da na ci alwashin, he naje na ciyo abincin nan. Ina zai na ciyo abincin nan saboda matai in dai ba ka je da wuri ba to ba za ka samu abincin nan, abincin ta ba. Saboda tun da wuri take, take yin abincin. Za ka ga har da miyan ganye, miya, miya da yawa za ka gani a wurin ta. Za ka samu miya, miya da yawa a wurin ta kamar miyar kwata ganye za ka gan ta. Miyar ganye ce mai kyau. Akwai ganda a cikinta. To a zahirin gaskiya, wannan miya tana da matakar daɗi. Tana da matakar daɗi wannan mi. Sai miya ta uku, ita ce miyar, ita ba miyar ja ba komar miyar ta kabewa haka da cefane. Wadda za ka iya cin alkubus da ita ko, ko alkubus ko algaraji da ita. To wannan mi ita ce miya ta uku wadda na fi so. Wadda, wadda za ka ga tana amfani da ita wajen cin algaraji ko alkubus. Ita kuma wannan mi na fi so ta kasance da kashi a ciki. Kala tsakin nan me ɗan, tsoka a ciki ko kashi wadda za ka ga yana taunuwa wanda ake ce ma tantaƙwashi. Ina matakar jin daɗin cin kalan wannan mi saboda miya ce mai kyau, miya ce mai inganci. To duka wa'annan su ne miyoyin da na fi so kamar yadda na zayyanosu. Akwai miyar ja, akwai miyar agushi akwai kuma miya wadda na yi bayani kala wadda ake cin alkubus ko algaraji wadda ake yi da kabewa da cefane.

Eh ina zuwa kasuwanci sosai ma, don ni sana'ata ce kasuwanci. Ina aiki a kasuwar central Market da ke Katsina. Kuma ina zuwa kasuwanci ne lokacin da, lokacin da bana zuwa makaranta, lokacin ne nake zuwa kasuwanci na. Kuma ranar Litinin zuwa Alhamis ina zuwa makaranta. Ranar kuma Asab-- eh Juma'a, Asabar Lahadi waannan ranakun ina tafiya kasuwanci ne. Kuma kalar kayan da muke saidawa yanzu kala kayan awo ne, kayan masarufi, kamar masara, gero, dawa, kayan gona. Su ne muke saidawa a can a nan kasuwa da ke San-- Fatima Baika da ke central Market da ke cikin garin Katsina.